Yaya iyali suke, yaya iyali suke shirya kuɗin makaranta da farkon sabon sabon karatu? Sayayen littattafai da kayan makaranta a jiya kafin lokaci.

Shin kun taɓa jin dattawa biyu suna mayarwa juna da karin magana kamar waza, kuma faɗa game da shi? Karin magana tana amsa karin magana.

Ma'aikatan, ma'aikatan lafiya da suke, suwa unguwa don rigankafin, rigankafin yara, faɗa game da aikinsu.

Idan kun tashi da sassafe kuma babu wani aiki, mai kukeyi yada kuke amfani da lokacin hutu. Daɗin tsafiya mara gaggawa.